Tambaya ta ce kana amfani da sauro net? Amma ga yanda na fahimta, ana so a ce ne kana amfani da net ɗin sauro ko kuma a ce gidan sauro? Sosai kuwa, na kan yi amfani da gidan sauro. Sakamakon wurin da nake yana da danshi sosai. Hakan yana kawo saurayi wanda cizon su kan haifar da kan samar da cututtuka. Wanɗannan cututtukan kuma sukan ci kuɗi sosai kuma yakan nakasa lafiyar mutum ta iyalinsa, ƴaƴa, mata da makamatan haka. Saboda haka amfani da gidan sauro kusan ya zame mana ma wajibi yin amfani da shi domin kare kai daga cutar cizon sauro wacce na kan yace malaria ko dai wani suna makamancin haka.

Koke-koke kakan iya magance shi idan ya kasance misali, koke-koke ne na yara, to kakan duba me yasa yaran suke wannan koke-koken. Idan har suka samu abin da suke so, to za ka ga koke-koken da suke yi yakan taƙaita ko ma su daina yin shi gaba ɗaya. Idan kuma koke-koke ne ko na ce ƙorafi-ƙorafi na mutum da yake babba, to shi ma dai kamar na yaran ne. Za ka tarar da, amma ka yi masa wani abu ne, amma kuma wani abu yake so wanda bai samu ba, to hakan ka iya jawo ƙorafi. Idan har ya samu wannan abun ko kuma aka magance abin da ya sa yake wannan ƙorafin, za ka ga ƙorafin yakan tafi.

Yaya kake gaishe wa mutane? Ko dai yaya kake gaishe da mutane? To gaishe da mutane ya danganta da wa za ka gaisar, aa wani sa'an ka ne wani ka girme shi wani aa ya girme ka a shekaru ko a matsayi da makamantan haka. Wani ma kuma ya ka yi matsayin mata ko mataki na iyaye da makamantan haka. To kowa da yanayin yanda al'ada ta nuna za ka gaisar da shi. Aa akwai mutanen da kai tsaye idan kazo za ku gaisa sunfi buƙatar ka miƙa musu hannu aa ku gaisa. Aa idan kuma abokanai ne aa ba ma miƙa hannu ba tafawa ake yi cikin nishaɗi aa a gaisa. Aa idan kuma iyaye ne to su akan aa rusuna musu domin nuna girmamawa da kuma kalma ta ina kwanan ku? Ko ya ku ka tashi? Ko ya gida? Da kalmomin da suke nuna girmamawa ladabi da makamantan haka.

Ba aikace-aikacen da za ka yi wa kanka domin ka amfana da su, ah kama daga wanke kaya, gyara takalmanka, ninke kayanka da makamanta haka, duka waɗannan ayyuka ne. Idan kuma ayyuka ne da mutum zai yi domin ya samar da wani abu kamar kuɗi a gare shi, to kusan ba ko da yaushe ake wannan aiki ba saboda akwai ranaku da aka ware na yin aiki. Ah, mu kan iya cewa daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a. Kaga muna da Litinin, Talata, Laraba, Alhamis da kuma ita Juma'ar. Ah, saboda haka za mu iya cewa kwanaki biyar ne sai kuma kwanaki biyu na hutu. Sai dai wadanda suke aiki daga gida wadanda ake kira da freelancers. Su waɗannan kusan kullum a cikin aiki suke. Ma'ana dai suna zaune ne suna jiran aiki yazo. Aiki yana zuwa za su zauna ne su yi shi. Su a wajen su babu cewa yau ranar aiki ce ko kuma yau ranar hutu ce. A duk sanda aiki ya samu kawai ana zama ayi aikin ne saboda hutunsu ka iya zuwa a ranar da akwai aiki ma.

Wannan tambaya dai kusan ma'anarta bata bayyana sosai ba. Sakamakon tambayar cewa ta yi, wayarka na cika ajiya? To wace irin ajiya waya za ta cika? Idan ana maganar ajiye kuɗi ne, so tabbas a wayoyi da ake da su a zamanance, a suna da mobile app na bankuna wanda kakan iya ajiye kuɗinka kuma kakan buɗe ka ga adadin lambobin da kake da su wanda wannan lambobin su ne kuɗin da kake da su a bankinka. So idan wannan ajiyar ce, eh tabbas nakan cika ajiya da wayata. Idan kuma ajiye abubuwa ne da za a yi amfani da su ko na tarihi ko kuma a a wasu abubuwa naka kamar hotuna, kamar takaddun da makamantan haka eh tabbas shi ma wayata wuri ne da nakan adana irin waɗannan abubuwa sosai da sosai.